Eh ina cin cita a abinci amma sai dai abincin idan me ya ji, wanda ake haɗawa da yaji. Ba na cin abinci, ba na cin cita a cikin jollof da sauran abinci haka kamar ruwa. Ina ci ne a abincin da ake sama sa mai da kuma yaji.